Ina fara aiki da safe. Dalilin da ya sa nake aiki da safe shine ko da yaushe idan na aiki da safe, ina kammala aikina bisa ga cikin lokaci ba tare da na damu ba kuma har in samu damar da zan je in yi wani aiki.

Ina son ɗakina yayi haske. Dalilin da yasa na ke son ɗakina yayi da haske, a koda yaushe idan yayi haske, zan ga komai abin da ake cikin ɗakina ba tare da duhu ba. Kuma haske na haskaka ɗaki, a koda yaushe zan ga duk abin da ke ɗakina ba tare da na ji tsoro ba.

Ina iya yin iyo, Skoda yaushe yin iyo idan ka iya shi yana taimaka maka wurin ci ton rayuwar ka ko da wani abu ya zo ya cuce ka. Skoda yaushe iyo wani abu ne mai mahimmanci wanda ke taimakon rayuwar mutum ko da ya shiga cikin wani hali.

Ina aje wai kuɗi ta hanyar asusun ajiye banki. Yana taimaka min domin in aje kuɗina ba tare da sunsa mu matsala ba ko kuma wani ya ga inda suke a taɓe su. Wannan aje kuɗin da nake yi ta hanyar asusun banki shine babban mafita ga hanyar da zan kare kaina daga ɓata gari.

Ina yanke farce so uku saboda shine abu mai muhimmanci idan na yanke farce na so uku wanda cuta ba za ta taɓi farce na ba ko kuma wani abu da zai shafi farce na kuma zai taimaka min ga lafiyar farce na ba tare da wani abu mai illa ba ko kuma wani abu wanda zai cutar da min warce.

Ba na iya ɗinka tufafi saboda abin da ya sa ba na iya ɗinka tufafi ba koya yadda ake ɗinka tufafi ba. Ko da yaushe kafin kaɗinka tufafi sai ka koyi yadda za ka ɗinka su. Idan ba ka koyi yadda za ka ɗinka su ba, babu yadda za a yi ka ɗinka su sabili da abune wanda ake koya ba tare da ka koya ba babu yadda za a yi ka ɗinka su.

Na fi da son shayi. Akwai da yaushe shayi abu ne wanda ke sani kuzari ba tare da ya yi min illa ba ko kuma wani abu wanda zan ji kasala a jikina. Akwai da yaushe shayi yana sa ni in ganci, in ji kaina cikin lafiya ba tare da wani abu mai cutar da ni ba.

Ƙasan gidan mu ja ce kuma a kodayaushe wannan ƙasan a fuji mai mahimmanci a gare mu kuma ba ta da cutaswa kuma a kodayaushe muna jin daɗin yadda ƙasan gidan mu take ba tare da wani abu ba kuma muna alheri da wannan ƙasa ta gidan mu kodayaushe.

Eh na iya dibiya nombaƙi QR code. Wannan code din abu ne mai mahimmanci kuma yana da kyau kowane ɗan adam ya iya dibashi, ko don an bashi wani abu wanda a ɓoye. Wannan abu ne wanda idan aka baka shi a ɓoye za ka bincika domin ka ga abin da a ɓoye kuma yana da mahimmanci sosai.

Ina yin barci. A duk lokacin da nake jin damuwa ina kwantawa domin in huta, in maida hankali na akan abin da ke damuna domin in shirya walwale matsaloli na ba tare da na samu matsala ba a rayuwata. Akoda yaushe zama ka huta yana taimaka maka wurin walwale matsalolin ka da damuwa ka.

Ina goga haƙori sau biyu. Ina goge haƙori sau biyu da rana da safe. Kudushe wannan abu ne mai mahimmanci ka goge haƙorinka sau biyu idan za ka, idan ka tashi da idan za ka kwanta. Wannan yana taimakawa ƙara lafiyar haƙorinka kuma ba ta jira sun samu matsala ba ko kuma wani abubuwa cuta ta shige su kuma za su ƙara ƙarfi sosai da sosai.

Ina son zama a bisa kujera. A kodayaushe in na zauna bisa kujera ina jin daɗin zama kuma yana taimaka min domin in daɗe zan yi ba tare da na samu matsala ba ko kuma na ji kasala ko kuma na gaji. Zama saman kujera yana taimaka mini ba tare da gajiya ba ko kuma wani abu wanda zan ji ya ishe ni.